Ah, so lambar mu mi albarka ita ce, ah duk lokacin da mutum ya tashi daga bacci zai yi addu'a, ya yi addu'a ta tashi daga bacci sannan kuma ya gode wa Allah da ya ba shi damar tashi daga bacci. So Alhamdulillah wannan ita ce.

Lallai zahiri ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ajiya dai kamar ya danganci a saƙonni ko kuma wasu abu muhimmai waɗanda suka tabbatar da cewa nan da gobe za ka nemi.

Ina neman izinin hutu ne ta yadda nake isar da saƙo ko ta rubutawa ko kuma ta isarwa da wani, eh, ogana haka wanda zai bani damar cewa eh lallai a bani hutu in je in huta. Domin hutu yana sa ƙwaƙwalwa ta yi fresh, sannan tunani.

Ei launin, launin label biri eh da kwai launin kamar green kamar ei mai, mai ruwan ganye da kuma mai ruwan a kwai da sauransu. Toh muna amfani da su a koda wani lauci. Mukan sa fari ko kuma.

Eh, ƙwarai ma kuwa. Ni koke raba aiki ga wasu. Dan ina sayo galma, ina sayo fartanya, in ba mutane aikin noma da kuma sarar tushiya. So kun ga ko ni koke raba aika ga mutane. Zahiri? Eh.

Zahiri yadda nake magance kokekoke, eh, rarrashi da kuma ban haƙuri. Duk wanda ke da kokekoke ko kuma yana kawo kuka, za ka rarrashe shi kuma ka ba shi haƙuri ya daure da rayuwar duniya. So ta nan ne nake magance kokekoke.

Zahiri ma kuwa. Ai ni kan dafa abinci inda kasan dan daudu haka nake. Din kin ga, kun ga na iya eh jollof rice, na iya eh dambu, dambun shinkafa.

A'a ai ni ke zuwa aiki lokaci daidai, har overtime na ke yi a wajen farkon faem wajen zuwan aiki na. Tun da karfe biyar na safe na ke tafiya aiki har zuwa karfe gooma sha ɗaya na dare. So ni ke cika mako, ni ke cika aiki.

Toh gaskiya, ai dole mutum ya kuka tunda ba idon aljani gareshi ba. Toh kun ga ko dole a suburɓaɗa hayaye in kana yanka albasa. Ina yin kuka sosai har da hawaye rashaf yadda kasar ruwan sama ya zubo.

A maganan gaskiya ni takalmi duka wanda nake da su ƙwara uku ne. So amma saboda yanayin aikin mu na fusa ƙwara ɗaya. So sauran kuma idan zan yi wanka in yi kwalliya shine sai in riƙa ɗan sanya su domin muɗan yi fashion dai a cikin gari. So wannan ke nan. So sannan kuma, ahhh takalmi, takalma guda uku, guda uku kawai garan gaskiya. So Allah bamu sa, a.

A gaskiya ni ba, a'a bani da wani wata jaka wadda nake sa kuɗi, sai dai illa ina da lalita ta ta jikin aljihu na wadda a jikin kayana nake ɗinka, nake aka ɗinka sunan nake sa kuɗaɗe na. To wannan ke nan a taƙaice, lalita mu mazaje ne bamu amfani da kuɗi kika, ana amfani da wallet ku. To mu ba, bana amfani da wallet sai dai ina amfani da aljuhu na wanda nake sa 'yan kuɗaɗe.

Gasiya na fi son in zauna a kan tabarma, sabida ita tabarma za ka miƙe ƙahwakka. Sat in ka miƙe za ka ji daɗin zaman kuma ƙasusuwan ka na, na ƙafa za su ƙara miƙewa su samu hutawa. Ya sha bamban da ace ka zauna a kan kujera. In ka zauna a kan kujera ko da wane lokaci ƙahohin ka a tanƙware suke kuma suna a, a tanƙware. To wannan kenan, gasiya na fi son in zauna a kan tabarma.

Gaskiya ina amfani da matashin kai ƙwara biyu a kan gadona. A kuma kowanne suna ɗan taimaka. Man wanjan tada kai na. Kamar yanzu haka ma ina nan gashi ina ɗan tada kai. Ina ɗan yin voice akan, ah, Silencius. Silencius AI, eh, gaskiya wani abu mai kyau. A, project ne mai kyau kuma ya zo da sabon, ah, tsari out of three, out of three nan. So muna godiya.

A zahirin gaskiya, a sosai kam. A yi mu indai, indai maganar barkwanci ne muna iya ba mutum barkwanci yayi dariya har hwahadi ya bugi ƙiya. So bari a ɗan taɓa maku kaɗan daga cikin barkwancin da muke yi ko kuma barkwancin da zan iya yi. Na farko shine, a akwai wani yaro da ya taɓa ɓacewa, da ya taɓa ɓacewa ɗan nan yaron nan sai ya tafi gidan mai unguwa. Da ya tafi gidan mai unguwa sai aka zuba mai abinci da nama ya ci. Da ya ci ya ƙoshi abinshi sai ya kwanta bacci. Sai bacci ya ɗauki yaron nan. Da bacci ya ɗauki yaron nan, to dama ɓacewa yayi a cikin gari. Sai iyayen shi suka taso, suka zo suka dinga neman shi har suka zo suka tar da shi a nan gidan mai unguwa. To da aka zo aka same shi sai aka tara shi daga bacci. To iyayen shi sun zo guda biyu, maman shi da baban shi. To maman shi ce ta matsa kusa da shi sai mai unguwa ya cewa, "Kai yaro ka tashi ga iyayen ka, waɗannan ka san su?" Sai yaron nan ya ce, "A gaskiya ban sansu ba." Shi kenan sai uwan nan sai ta kwaɗa mai mari, tana kwaɗa mai mari sai ya ce, "na canci ku, na canci ku." To iya barkwancin da za mu iya ba da wa ke nan.

Zahiri ina amfani da ajiya a yanar gizo a mafi akasari akan, eh, eh Google Drive da sauran su, da akwai kuma abubuwan da nake ajiya akan yanar gizo kamar, a takardun makaranta da sauran su. So ina ajiya akan yanar gizo.

Ahm, turlashi wannan, wannan tambaya yadda nake magana da abokin ciniki ma'ana kostoma a turance so ina jawo hankalin kostoma ko kuma in kwantar mai da hankali sannan kuma indan yayi dan barkwanci wanda hankalin shi attention din shi zai zo kai na wanda zai zo ya sayi kaya masu kyau a waje na kuma har yayi godiya. So lallai gaskiya a mu'amala da kostoma kayi, kayi interacting mai kyau akan shi ka tarbe shi hannu biyu biyu to wannan yana sa a sayi kayan ka sosai a kasuwa.

Gaskiya, eh na fi zuwa shagon saida abinci sabida harka ta lasa ba ma wasa da lasa. Muna yin ƙoƙari mu sayi kayan abinci masu kyau, mu zo mu dafa a gida mu ci. Lallai na fi ziyar-- na fi ziyartar, ah, shagon saida abinci akan shagon saida kaya.

Gaskiya abun dake sa duk wani ma'aikaci ya ji kwarin gwiwa game da aikinsa yana buƙata cewa idan ya yi ayaba masa sannan kuma idan ya yi a sallame shi akan lokaci. Dukkan wasu ayuka idan mutum zai yi shi ba za a sallame shi ba, ba za a yi masa salary akan lokaci ba. To gaskiya, musam ba a yi wa wannan ma'aikacin, ba a gwada, ba a yi, ba a banɗa shi, ba a ƙara mai ƙarfin gwiwa akan aikinsa.

Gaskiya ba na kunna kendir a gida saboda lokacin shi ya wuche ga fitilu nan kala-kala na zamani ba ma kunna kenndir.

Ina daidaita aikina ne da ɓangaren rayuwata, so ina ba aiki na lokuta. Lokacin da zan yi aiki, zan je in yi da zarar kuma na kamala zan kuma zo in cigaba da huɗoɗi na, na rayuwa. So wannan ke nan a taƙaice yadda nake daidaita aiki da rayuwa.

Gaskiya bamu da wifi a gida. A'a ba mu da wifi, wifi a'a ba mu da shi. Saida kawai kowa yana amfani da data waya sa idan ya sanya. Ba mu a'a ba mu da amfani da wifi. A'a ba amfani da wifi ba ayi.

Lallai ina so in canza abin hawa, ah, a wajen aiki idan zan tahi aiki ya kasance na canza abin hawa mai kyau, wanda da na hau zan je in sauri wajen aikina in dawo. To na fuson in canza abin hawa, a wajen bangaren aiki. To, Allah ya bamu sa'a. Allah sa saliyunsu su bamu babur.

Gaskiya na fi son in yi wasan kwallo. Tunda na taso ita ina ƙarami har izuwa yanzu wasan bal ya hi birge ni. Wasan ƙwallon ƙafa, ya ya fi birge ni sosai kuma ina son in yi wasan ƙwallo. A zahiri wasan bal yana da motsa jiki ko ina zai motsa jiki, kuma motsa jiki na da muhimmanci a rayuwa.

Kai, ina iya amfani da kwamfuta. Ai ko yanzu ta samu ina iya ƙarawa. Ina da kwamfuta kuma na iya sarrafa ta, na iya yadda zan aike da ita. So dan haka a ko da yaushe idan mun samu sarari za mu sai ta sama da ita mu ci gaba da amfani da kwamfuta. Kwamfuta yanzu ita ce just is a way of life.

Launin ido, launin idanun mu, ah mu dayake baƙaƙe ne, kuma launin idonmu yana da fari a gefe, cycle fari ke nan, A tsakiyar yana da baƙi, ba kuma idanmu ba kamar na mage ba ne, kamar irin sauran ah kamar wasu turawa za ka ga idanuwansu ya canza kamar irin na kyanwa mage.

Ina amfani da tsintsiyar kwakwa. Eh ana ce mata tsintsiyar kwakwa tana da ƙarfi, sannan duk wani datti da ke cikin gida ana share shi, a tattara shi a kai shi waje ko kuma a kai shi a ƙone shi. So ina amfani da tsintsiyar kwakwa domin tsaftace muhalli da gida. So wannan ke nan a taƙaice.

A zahiri ina, inason, aa inason nama. Naman danafi so, nafi son naman sa sannan kuma sai naman kaji. Eh nafi son waɗannan, naman kaji da naman sa. Kai namafi son naman sa, naman kaji a takaice.

Na fi son kiɗa, a yanayin kiɗa da na ke so na fi son kiɗan irin na gargajiya, a Hausance, kamar irin su kotso, garaya, gasunan dai da sauran su. Duk irin waɗannan kayan kiɗan ko kuma kiɗan na fi son su, akan irin waɗannan na zamanin, domin suna tunamin da da.

Na fi son shayi. Ban san ma wani abu kofi ba kamar ina Indiya. Chab! Ni na fi son shayi. Shayi ya fi burge ni, da safe in yi karin kumallo da shi. Eh, sannan a bani biredi, in a yanka mun biredi a sa butter, sannan a ban shayi mai kauri in sha, so ya fi mun daɗi akan wani kofi.